Kana cin cita a abinci gaskiya bana son cita amma idan an dafa abinci an sa cita na kanci abincin ba tare da wani damuwa ba amma dai idan ina soyin dafuwa bana sa cita a ciki.

So nawa ka ke duba sakwanni a aiki? So da yawa bana ƙirgawa nakan duba sakwanni ko wanne rana domin akan aika mun sako ko wanne lokaci ko wanne rana to ina duba sakwanni ko wanne rana ko wanne lokaci.

Kana ƙetare ƙafafu lokacin zama? Eh nakan ƙetare ƙafafuwa na lokacin zama idan na sa wando wanda ba shi da ƙarfi. Don wandon da ba shi da ƙarfi yakan farke ba idan mutum ya ware ƙafafuwan sa. To dalilin ke nan nakan ƙetare ƙafafuwan na idan na sa wannan wandon da ba ƙarfi. Amma idan na sa wando wanda yana da ƙarfi to nakan wage ƙafafuwan na don na san cewa wandon yana da ƙarfi ko yadda na wage ƙafa na ba zai yage ba. Dalilin da ke nan na ƙetare ƙafafuwan na idan na zauna.

Wane aikin gida kake yin kullum? Aikin gidan da nake yin kullum shine nakan shimfiɗa zanin gado a kan gado kuma nakan ɗiba ruwa a cikin ɗaki. Nakan kuma share ɗaki. To aikin da nake yi kenan kullum a gida.

Ina ka ke tufamiyo? Ina tufamiyo a waje idan ina tafiya kuma ina tufamiyo a wurin bayan gari, ina tufa miyo a cikin latarin.

Yaushe kake cin abincin rana? So da yawa bana cin abincin rana. Idan na samu isasshen abincin safe, to wani lokaci ba zan ci abincin rana ba, sai abincin yamma. Amma idan zan ci abincin rana, to na kan ci abincin rana a karfe goma sha biyu ko karfe ɗaya na rana.

Kana duba kalanda kullum? Eh nakan duba kalanda amma ba kullum ba. Musamman idan akwai abun da nike so in yi a nan gaba. To idan lokacin nan ya gabato to nakan duba kalanda kullum don kar in manta da wannan ranan.